Wane irin kyauta kake son bayarwa? Ina son ba da kyautan waya da kuɗi a lokacin da nake samun shi hankali na kwance.

Kana fison hawan matakala ko lift? A to ai ba wanda yaƙi sauƙi. Yanzu da zan samu lift ai zan hau. Matakala dai in kana son kaɗan motsa jiki ne, kana son kaɗan yi, wannan shine za ka yi lift amma za ka yi matakala kai. Amma in kuma kana son sauƙi, ga ra kahau lift.

Wane irin ƙasa gidanku yake da shi? To ƙasa ne dai irin dai wanda ake samu a ko ina, shi dai ba jan ƙasa ba amma kuma zan iya cewa ƙasa ne irin mai ɗan biri ji ɗinnan za ka gan shi haka. Sai kuma wata sa'an za ka ga an iya samun kamar ƙasa mai duwatsu duwatsu za ka gan shi kaman kura kura haka.